Eh ina tsaye yin tafiyar da ya kai kilomita uku da ƙafa so munyi haka yana da matuƙan mahimmanci wajen ƙara lafiya ga jikina. So amma dai tafiyan da kuma ya wuce kilomita ɗaya, biyu zuwa uku na kan yi amfani da abin hawa domin yin ta.

Ina ajiye makulle ina ajikin lokana. Wanda itama loka ɗan kuma yana cikin, yana da nashi makullin. Sai makullin shi kuma yana cikin key holder na koda yaushe shi na kan yi yawo da shi a cikin aljihu na saboda kudan samun matsala.

Abin mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine mutunta juna da taimaka juna ta ɓangaren da muka gaza da kuma ba da shawari da san juna tsakanin da Allah da kuma taimakon juna. Wa'ana abubuwa su ne abubuwan da suka fi komai muhimmanci a abokantaka.

A'a, ba kullum na ke kunna Bluetooth ba. Na kam, ina da Bluetooth amma na kan fi yin amfani da shi yayinda nake son in saurari, ah, ko kuma yayinda nake, so in yi connecting a Bluetooth earpiece na kunne, domin sauraron wani abu mai mahimmanci.

Icream din nafi so shine ne, chacolate icream ko kuma vanilla na kamfanin Nice ina sonshi sosai. Playboy ɗin kuma Heatherman ko Frontoko kuma PIneapple ko kuma ba vanilla ina son wannan sosai.